Eh gaskiya ina rubutawa dan sabida a lokacin ne zaka san me ka kashe ya aka yi haka ina ya tafi. To gaskiya ina rubuta kashe kuɗin wurin aiki dan sabida ba kuɗinka bane sosai ka ja dole ya kamata ka ja. Dan sabida a samu record ga yanda akayi wannan kai wani kuɗin ya ɓace a samu ace eh wannan kuɗin yayi nan wannan yayi can.

To, dangantakar kasuwanci kuwa ya san sai da haƙuri. In kana da haƙuri da mutane kayi haƙuri kuma ka-ka-kai kana da gaskiya, shikenan a kasuwanci. Haka ake gina dangantaka. Kostoma shi ka duba mai abin da yake so bawai abunda ra'ayin ka yake so ba. Lokacin da in kostoma yazo wajenka kai kana fushi sai ka sai ya tambaye ka wani tambaya sai kai ka ɗauka maganan ka ma wani abu sai ka yi ma kai fushi. Dangantaka baya yin haka. Dangantaka sai da haƙuri.

To ina kula da gashina sosai amma ba ni ba mai tara gashi bane. Ina yin aski bayan sati biyu, ina wanke gashina da sabulu da omo da brush sosai in durje shi dan sabida kai wayan su abubuwa wayan su mai kyankyaso wayan su datti su kwanta a gashin. Ina brushing in shi sosai sosai, wata sai ina amfani da shamfu in goge shi dan sabida tsaftace gashi ma. Kamyanda da bature ya ce, eh "cleanliness is next to godliness" so gaskiya ina tsaftace gashi da kyau.

To gidanmu dai ana tsarkekewa sau biyu sau uku a rana. Kaman alal misali, in ran aiki ne da ba kowa za a tsarkeke da sassafe, sannan in an dawo da yamma ana tsarkekewa kuma. Amma inda kaman Asabar ne da Lahadi ana tsarkekewa kusan sau uku.

Eh muna sauraron rediyo kamar a mota ko wata sa'a baban mu yana da rediyo in ya fito da sassafe ya tashi da safe yana dansa rediyo muna ji muna jin labaran duniya. Rediyo fa ana jin shi sosai. Mutane sun fi son su ji labaran su daga rediyo dan saboda wata sa'a shi ko kana aiki za ka ji daga shi. Amma in ka ce ka yi sai ta TV ko ta social media, social media ɗin ba kowa ke sani ba. TV kuma sai kana zaune a wuri ɗaya ba kayin kome ka kasa ido a kai. Amma shi rediyo kawai in ka sa shi kawai kawai za ka ringa jin shi ne kuma shi yana da lokacin da ake yi lokuta an sa lokaci da zai yi ma daɗi.

Toh gaskiya launin da na fi so shine blue. Blue yana da kyau sosai. Zaka gashi ba ya dauka datti. In ka sa shi zaka fita fiyass fiyass. Kuma shi ba yana, yana, yana fitar da mutum ne kawai. Ina ƙaunan shi ne sosai.

Gaskiya a rana ina amfani da waya na fiye da adadi. Don kullum ina tare da waya na. Waya na da shi nake yin abubuwa da yawa. Ansa kira, umm, in duba abu a online in kunna, hotspot na system inyi wani abu. So kullum dai waya na, na hannuna ban san so nawa. Adadin amfani da waya a hannu na yana da yawa sosai.

Haba na fi son shinkafa. Ai shinkafa duniya ce. Tuwo dai ba kowane lokaci nake son shi. Amma ka ga shinkafa da safe, da rana, da yamma, da daddare zan iya ci amma ka ga tuwo shi, tuwo yana dangantaka daga miya fa. Indai da miyan kuka ne ba daɗin ciwofa. Amma ka ga indai ana maganan alaiyahu da kifi, eh hen. Amma ka ga shinkafa ka samu jollof, da ɗan wani kwut fulo da wani abu zai shiga. Amma dai ni ba mai son shinkafa da miya bane. Ba ya burge ni sosai sosai dan ni bana son manja a miya. Kuma shinkafa da miya su sun fiso suna lafta manja aciki. To, kaga ni na fi son jollof ko fried rice.

Eh yana cika ajiya, indai na barshi awa ɗaya da minti talatin yana cika. Kuma dun wayana akwai fast charging zakaga yana charging kuma yana rike charging sosai. Kuma yana ajiya mai kyau mai kyau. Kuma matsalar in dai wayan yayi zafi ba zai ajiye ma ajiya yanda ka ke so ba. To sai kanayi, kana, kana hankali da shi. Kuma in ba wai game ka buga ba ko ka kunna data ka wuni dashi kana ta matsa wayan shine zaiyi zafi.

To lokacin na muke makarantan junior na fi son malamin art. Don lokacin ina son zane zane sosai sai muka zo muka shiga secondary lokacin da muke secondary na fi son malamin geography. Don mutumin natsattse ne ya iya koyarwa kuma ina son abubuwa da zane zane kuma shi geography yana da zane zanen duniyoyi da mapwannan da zaka bi hanya ka. To ina son geography amma yanzu a university na fi son mathematics. Don shi yana da daɗi, shi kuma hanya ɗaya ne zaka bi. Bara wani ya ce ma haka ba in dai haka aka yi one plus one two ne a ko ina ka duba a mathematics haka ne. Kuma shi yana da daɗin yi kana yin shi yana haɗuwa kana solving yana yi. To na fi son mathematics a yanzu. Malamin mathematics ɗin ya iya koyarwa sosai zaka iya koyi duk ya gane.

Eh ina iya hawan keke sosai ma. Keke ai in kana yaro ba ka iya tuƙa keke ba ai ka yi babban asara. Ina hawa keke wuri mai nisa, sosai in yi gudu dashi har da saka hannu muna yi a keke. Keke ai abu ba mai biya ba ne, in ka yi taka taka, shaf shaf ka kai inda kake so ka kai.

To indai anban abu ina kirgawa kuma wata sa'in ina kallon abu mai yawa ina kirgawa dan sabida in sani. To kusan kullum ma in naga abubuwa ina kirgawa dan sabida ban sani ba kaman abun ya bi jiki ne. Kirga wan kawai zai baka tattancen ga abunda ke wurin ba sai kace abu kaman guda goma bane, me amfanin kace kaman ba amfanin kaman kawai ka kirgasu haka. To ina kirgawa kusan kullum.

Toh ni gaskiya bana bikin ranar haihuwa. Kawai abin da nake yi zan nema abinci ne in ci in kwanta ranar, zan yi ƙoƙari kar na yi aiki amma dai tau aikin mu sai ka yi dole. Toh ka ga ranar, ranar murnar haihuwa ba wai wani abu ba ne. Shekara kawai kake ragewa kai kuma kana gani kuma kana ƙara wa birgewa ne. Toh ni bana wani celebrating.

Eh, lokacin sanyi haka ina sanya safa amma ba kullum ba. Kuma koba lokacin sanyi ba idan zan sa kanbas ko takalmi, ina sanya safa ko takalmin ƙwallo haka. Amma dai wai ace haka zalla in sanya safa, ka bana cika sanya safa gaskiya ba kullum ba. Saidai ta zamana lokacin sanyi, lokacin, lokacin zaka buga ƙwallo ko takalmi. Inba hakaba bana cika sa safa.

To, gidan abincin da na fi so akwai wani ana ce mai cikin Republic. Su sun iya shinkafa, da kaza, kuma ba tsada akwai a ka. Ba na son cin abinci a irin masu gawayin nan masu itace, hayaƴi ko mai bakin hanya. Wani ya shigo wannan ihu surutu. Na fi so inda za ka zauna ka ci abinci a kwanciyar hankali, kamar cikin Republic. Shi ba hayaniya yana wajen tsafta ga shi na yana da kyau. Mutanen na da fara'a suna, suna son ansa mutum da kyau.

To ina amfani da intanet sosai. Kusan kullum in na kunna data na a kunne yake. In zan duba wani abu internet shaf- shaf, so bawai ina kashe data na bane, kuma kullum ina ɗan duba abu sama sama kullum. Eh ina dubawa sosai sosai. Intanet ai gidan mu kenan. Kullum zaka wuni a ciki. Domin waƴan su abubuwa, kana dan neman ya akayi haka, ya za a yi haka, ya akayi haka duk zaka duba intanet.

Eh ina amfani da ajiya ranan gizo, dan yana taimako sosai. Ajiya in in ka in ka ɓace a ajiya, in ka in ka samu matsala ajiya ze cece ka sosai sosai. To ina yin ajiya me kyau me kyau sosai ma. Ajiya yanar gizo kuma ko'ina kaje zaka iya samun shi. In ka samu sai ka yi amfani da shi.

To gaskiya zan iya canza muryana. Zan iya sa shi yayi ƙarfi, zan iya rage wa. A wajen muryana dai yana da dai dai, dai da wadai dane. Ba ƙarfi ba kome, dai dai, dai dai ne muryana. Kasan muryana din ba, ni ba ɓazgi bane ko gardi. So muryana dai dai, dai dai ne.

To ina son naman akuya, gashashe ya fi daɗi irin a gasa ta ta ji ta wuta tayi lawashi sannan sai me kuma sai gashi da suna gashi da suna, tunaman da sunan nama. Bana cika son dafaffen gaba ɗaya amma ina son farfesu ko kuma pepe meat amma gashashe na.

To launin bangon ɗakin mu blue ne. Bangare ɗaya fi ɗaya haske. Ɗaya sky blue ɗaya dark blue ne. Sannan kuma fentin sama fari ne. Launin bango kuma ya fara dafe dafewa sai mun canja launin don saboda yayi kyau sosai.

Eh ina koyan wata yare, yaren yarbanci, baburanci, nufanci da ko wane yare da in ka zauna cikin mutane suke, suke koyan yarensu. Yana da kyau koyan yaren mutane saboda za, ba za a cuce ka ba kuma za ka san wasu abubuwa a kai, za ka iya magana da mutane ba tare da matsaloli ba.

Na fara aiki da sassafe da tsarin karfe, karfe tara nake fara aiki. Na fara aiki karfe tara, wata sa'in tara da minti ashirin ko da talatin dai amma dai karfe tara nake fara aiki.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki. Sosai ma ina buɗe taga a ɗaki. Mai kyau ma a ɗaki ma ya fi sirri. Ya fi ma ka buɗe taga a ɗaki da a waje. Kar idon mutane su gani.

To sa hannu na sai ni na iya. Ina sa hannu, to ina zanawa da yawa da yawa ne, duk yanda na zana shi ina zanawa da yawa. Zanyi kaman ina dai gashi nan sai ni ne zan iya sa hannuna da kyau ba wanda zai iya yi kaman nawa.

To abincin da yake sa ni ina jin daɗi shine sakwara da miyan alehu. Shi in ka ci shi za ka ji das, cikin ka ya ɗauka da nauyi dam. Daɗi, yana sa ni jin daɗi, ina murna in ina cin shi. In ka same shi da miyan kifi akwai daɗi da sauran su ɗe.

Eh Indai abinci ne da za a ci da cokali. Ina ci da cokali amma dai na hanuwa kam sai irin su su-supageti su shinkafa ne mutum ke ci amma dai yawanci dai kawai muna cin abinci ne da cokali.